Eh gaskiya mun samu babbar manyan nasarori a aiki kasancewar muna taimakon mutane da yawa wa'inda muke ɗauka aiki muna taimaka musu sosai idan mun ɗauke su aiki wannan ma kaɗai babban nasara ce.

Nakan jira nai a layi ta yanayi da musamman ma idan na riske layi kamar a gidan mai idan na je zuba mai nakan bi wanda yake gaba na nakan bi layi har layi ya zo kaina sannan na gudanar da uzuri na.